Eh kaman yanzu dai bani da wani takamammen abu da nake so mai zafi ko sanyi. Amma kamar abu mai sanyi idan na samu ko coke ne hakan nan ko fanta. Wani lokacin zan iya son na ci nama amma dai shi kar ya zo da zafi. Saboda idan nama ya fiye zafi baya daɗi. Idan kuma indomie ne da gaskiya to zanfi son shi da zafi. Saboda shi indomie mai zafi ze sa kaji sanyi a cikin ranka. Sai kuma kamar irin lokacin azumi hakan nan a samu kunun gyada mai sanyi a sa mai kankara. To dayake shi lokacin azumi ba'a cika shan kunun gyada ba. To zan so in samu soyayyen gyada amma shi kar a soya shi da yawa. Ya zama dai ko suyan sama sama ko suyan ba sama sama ba. Ina fatan ana ganewa. Amma dai yanzu a irin lokacin da muke ciki ba lokacin azumi ba saboda an kusa shiga ranar masoya. Idan na samu ko da biredi ne ko bai yi sanyi ko bai yi zafi ba haka zan lallaba da shi.